Eh ina cin salati sosai ina cin salati kullum dan ci idan na samu a kan abinci amma mafi akasari ba kullum na ke samun abinci ba. Ka ke cin salati sosai? Kwarai yana yimin dadi.

Na fi son miyan taushe, miyan stew sai miyan kuɓewa. Na san waɗannan miyoyi, idan na samu tuwo da wannan miyan na ci cikin kwanciya hankali sau uku zuwa uku. Zan iya ce in na samu tuwo miyan taushe ba ya damuwa.